Kuɗi abu ne mai kyau. Kuɗi abu ne da ake amfani da shi wurin kashe wayar kullum. Akwai hanyoyi daban-daban na ajiye kuɗi. Zaka iya ajiye kuɗi a cikin asusu wanda ake haɗa shi da aa wani shi ma su sun yi yawa bambanta. Akwai asusun aa aa aa katako na ƙarfe na ƙasa da dai sauran su. Duka cikin wayan nan su abubuwa ana ajiye kuɗi a cikinsu. Sannan kuma ana ajiye kuɗi a cikin jaka ko akwati. Duka ana ajiye kuɗi a cikin akwati sannan ana ajiye kuɗi a cikin aljihun ƙaya da dai sauran su. Sannan kuma ana ajiye kuɗi a banki sabida banki, wani bankunan sun bambanta bankuna kala kala wanda duka zaka iya zuwa ka ajiye kuɗi a cikin su to duka wannan gurare ana ajiye kuɗi a cikinsu.

Nam, eh ina son karanta littattafai. Ah littattafai sun kasu kashi kashi. Akwai littattafai na harkan kimiyya da fasaha, akwai littattafai na ah kayayyakin kiwon noma, noma, kiwo da dai sauran su. Sunna akwai littattafai da ya shafanci tarihi, ta tarihi, sannan akwai littattafai da suka shafi um, um soyayya, akwai littattafai da suka shafi yaƙoƙi da dai sauran su. To umm ina karanta litattafai, sannan.

Babban nasara a aiki, ah, shine dama ana aiki de ɗan asami, ah, abin da za'a, ah, gudanar da, ah, al'amuran rayuwa na yau da kullum. Babban nasara a aiki shine, ah, ka samu dama, ah, na samu damar samun kuɗi wanda da wannan kuɗin anyi aure ang, dan gina, na samu gurin zama, ah, da abin hawa. Sannan kuma ana gudanar da al'amuran rayuwa na yau da kullum. Duk da aikin nan ba guda ɗaya bane, ana bubbugawa ta ɓangarori daban daban. Ana aikin ɗinki, ana aikin, ah, aiki na gwamnati, ana aiki na, ah, ƙwadago, ana aiki na, ah, cinikayya, that is kasuwanci kenan, dadai sauransu. Duka wannan ana tattabasu, ana yin su, ah, sannan kuma an samu nasarori da yawa. Ah, kamar yadda na faɗi a baya, ah, rayuwa ana gudanar da rayuwa ta yau da gobe duka. Duka da wannan aiki duka wainnan nasarori ne da aka samu.

Eh, ina son ɗaukan hotuna. Hoto abu ne mai kyau wanda yana daga cikin manya-manyan hanyoyi na ajiye tarihi. Ka ɗauki hoto, za ka yi amfani da shi a lokuta da dama, a tuna baya da dai sauransu. Sanan kuma ana amfani da hoto, gurin ƙoƙarin tura wani saƙo zuwa ga wani ko yanayin da ka ke ko kuma yanayin guri ko gari da dai sauransu wanda illan, wanda ake so saƙon na isa gare shi ba za'a iya mai bayanin yanda ya kamata ya gan abun ba. To aka ɗauki hoto aka tura mai zai bashi asalin abin kamar yana gurin ya gan shi yanda yake. Duk da dai hotunan kala kala ne. Akwai hotuna na wasanni, akwai hotuna na dabbobi, akwai hotuna na birai, na tsirrai, na gurare, na abubuwa daban daban da dai sauransu.

Eh, matashin wuya shine nake amfani da shi a sanya a ɗora kai a kai a lokacin bacci a kan gado. Matashin kai abu ne wanda ye ke da amfani yana sa kai bacci cikin nishaɗi sannan ya daga kanka sama ta hanyar sauran jikin ya ɗan yi zai kasa da kaida sauransu. Wannan zai taimaka wurin daidaita gaɓoɓin ƙanan jiki da dai sauransu. Sannan matashin kai ya kasu kashi kashi. Akwai matashin kai na kaya, da mutum zai sa tasa a matsayin ɗora kanshi a kai. Akwai na balan balan wanda za a hura. Akwai na soso wanda za a sa shi mutum ya ɗaga, ya sa kanshi a kai kwanta. Matashin kai abu ne mai kyau wanda ya bambanta daga al'umma zuwa tar al'umma. Kowa dai irin yanayin inda suke amfani da kalafo kuma samfari kuma tsari irin na su da sauransu. Amma duk dai matashi ne kai ana amfani da shi ne bacci da sauransu.

Eh ina musabaha da mutane. Musabaha, ah, wata hanya ce ta gaisuwa a tsakanin al'umma kuma hanya ce ta, ah, godiya a tsakanin al'umma. Musabaha tana ƙara dangon zumunci, tana ƙara soyayya. Ah, musabaha tana sanya mutane su aminta da kai, ah, sake jiki da kai. Ah, duk wanda zai zo guri, ah, yayi musabaha, ah, ya nuna bai kyaman wa'innan mutane, ah, yana maraba da su da dai sauransu. Ah, idan kuma aka sama mutum, ah, yana kin musaba da mutane, inda musabaha na al'ada ce, ah, yana nuna rashin amincewa ko kuma rashin girmamawa ko kuma, ah, rashin, ah, ah, sakin jiki da wa'inan mutane. Eh ina musabaha.

Ah, ba na jin tsoron ƙwari sabida ƙwari wani abu ne wanda yadda mun kaman camfi ne. Ah, abu ne wanda ah, aka chamfa shi. Ah, mutane suke, suka yi yadda da shi. Ah, sannan kuma ƙwarin nan ah, abu ne wanda babu, babu tabbaci a kan shi. Ah, amma an ce ah, akwai wasu ƙwari. Sukai kwari wani abu zai faru da mutum. Ah, ƙila kana aiki, aikin ki yiwuwa, idan kana dafa abinci, abincin ki yiwuwa ko wani abu da kake yi saboda ƙwarin nan da suka ma da nufin ah, cutar dakai kuma hana ka wani abu, sai abunnan ya hannu da dai sauran su. Amma abun tsoron ƙwari ban yadda da da ƙwari ba da dai sauran su.